Eh ina shan ruwa mai sanyi amma ba irin wanda yake zub da hawa yanan ba, ba mai sanyi ƙau ba. Ina shan ruwan randa kuma ruwan randa ma yana da sanyi. Ina sha gaskiya amma ba irin kuma ruwan fariza ne ba wanda yake da mugun sanyi ba, wanda dai ba mai zafi ba kuma shi ba mai sanyi ba. Tsaka-tsaki yake dai wanda bai cika sanyi gauɗin nan ba saboda shi shan ruwan sanyi ma yana da illa sosai. Mutum ya fiya shan ruwa in rufin yana shan ruwan sanyi mai tsanyin nan to yana haifar mai da matsala a jiki.

Mu gaskiya a gidanmu mu biyar ne, da ni da ƙanwata da ƙannena maza guda uku. Iya mu kaɗai ne, sai babana da babata. A cikin gidanmu ke nan, amma a danginmu muna da yawa. Amma a cikin gidanmu, iya mu biyar ne yara, sai kuma iyayenmu mu kaɗai ne.

Eh to, ni da yake ma dai ba aikin nake ba, sai dai sana'a to kafin in fita na kanci na ƙoshi. Saboda, ba kowane irin abinci nake iya ci ba. Saboda wani za ka ga tsarin girkin shi baya tsaftacewa. Kuma komai abin da za ka ci shi ko za ka tashi yana buƙatar a tsabtace shi, sabida shi kan shi jikin naka. Idan ka ci abin da ba mai kyau ba, to zai iya ba, za ka iya kamuwa da wata cutar kamar irin amai da gudawa ko ciwon ciki, ko kuma wani abu makamanci.

Matsalolin aiki ai ya danganta da irin matsalar. Wani za ka gani na aiki a guri amma kuma wani ba shi tsaunarsa a gurin. To irin wannan sai ka killace kanka daga wannan mutumin da baya son ganinka ko baya son tsaunarka sai ka fita daga harkar mutum. Kai taka harka shi ma ya tashi harka domin a samu maslaha a tsakani. Domin wani komai za ka mai a rayuwa ba za ka taɓa burge shi ba ko kuma yana baƙin ciki da abin da kake samu.